Eh lallai hakika na fi son miya mai zafi. Domin ko komai kake ci, idan ba zafi ba ka jin daɗinsa. Ni dai gare ni dai, na fi bukatan na samu miya mai ɗan ɗumi ko abinci mai ɗumi ma ba ma wai miya ba ma abinci ma idan so samu ne, na fi so na samu mai ɗan zafi zafi yauwa. Saboda haka ita ma miyar in so samu ne, ina so na samu mai zafi. Ina so na sami mai zafi domin naci kifi ɗaya na biya abincina yadda nake so. In na cokali ne, in sa cokali in ci. In kuma wanda zan wanke hannuna ne, in sa hannuna in wanke su, in sa hannuna na ci. Malam iliya zo ka duba mun idan zaka yi, ka riƙa sata a silent saboda wannan karar tana so tayi second goma.

Ina neman izini a wajen maigidana idan ina da buƙatar zan je na huta, ko da ko wane garin ne zan tafi zan je in same shi, in ce mai ina da tafiya, tafiya ta kama ni. Idan kuma zama ne kawai haka nan don in don na huta, sai na same shi na gaya masa ko kuma na rubuta a rubuce a takarda na bashi. Idan ya karanta ya duba in ya rubuta ya bani shikenan, in kuma bai rubuta ba ya gaya mani da baki haka sai na tafi iya adadin da ya ƙa'. Ide man sai naje na huta. Mashallah.